Menene abincin da kake fi so? Na fi son tuwo da miyan kuka da shinkafa da miya saboda sunfi mun daɗin ci kuma sunfi ƙosar da ni, musamman idan an haɗa shi da salat da ɗan nama a gefe da ruwa mai sanyi ko kuma lemu na 'ya'yan itace. Na fi son shinkafa da miya ko kuma tuwo.

Yaya kake taimakawa mutane? Ina iya taimakon mutane ta hanyoyi daban daban. Wata lokacin nakan iya taimakawa mutane da ƙarfina, wata lokacin kuma da kuɗina, wata lokacin kuma da addu'a, wata lokacin kuma nakan iya taimakon mutane da shawarwari. Idan abun kuɗi ya taso, nakan iya cirewa in bada in taimaka. Wata lokacin kuma abun taimakon ƙarfin mutum yake bukata, to nakan iya sa ƙarfina nayi taimako da shi. Ina taimakon mutane ta hanyoyi daban daban.

Kana kallon taurari da dare? Eh, ina kallon taurari da dare amma ba kullum ba. Wasu lokutan na kan kalli taurari, musamman idan ina tunanin rayuwa. Na kan fito waje in kalla taurari har in ƙara gane girman Allah Subhanahu wa Ta'ala wanda shi ne Ubangijin taurarin. Ina kallon taurari da daddare musamman idan ina tunanin rayuwa.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Eh, ina ƙoƙartawa in gama ayyukana na gida da wurwuri har in kai wurin aikina lokaci daidai ba tare da lokaci ya ƙure ba. Nakan yi ƙoƙari in tashi da asubahi in yi ayyukan gidana da wuri saboda in samu isa wurin aiki a kan lokaci daidai ba tare da lokaci ya wuce ba.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Ina hutawa a wurin aiki ne bayan na kammala ayyukan da suke gabana, ko kuma idan lokacin birek yayi. A lokacin nake hutawa a wurin aiki, ina hutawa a wurin aiki ne bayan an tashi birak, ko kuma in na gama ayyukan da suke gabana a lokacin nake hutawa a wurin aiki.

Kana buga rubutu da sauri? A'a, bana iya buga rubutu da sauri saboda bana da saurin typing a kwamfuta. Nakan yi shi dai a hankali a hankali, daidai gwargwadon sauri na. Amma bana iya buga rubutu da sauri saboda ban wani ƙware a buga rubutu da sauri da sauri ba.

Me kake, me kake yi lokacin da ka kamu da mura? A lokacin da na kamu da mura, ina yin ƙoƙari ne in haɗa kofi wanda yaji kayan yaji kamar su citta, kanamfari, tafarnuwa, lemongrass na'a-na'a sai in sha. Idan na sha daga baya sai in kwanta in yi bacci. Idan na tashi na ji muran ba ta sake ni ba, to sai in samu maganin asibiti sai in sha.

Ya dangantakar ku da shugaban aiki? Muna da kyakkyawan dangantaka da shugaban aiki saboda mutum ne mai sauƙin kai, mai mutunta naƙasa da shi, mai sanin ya kamata, mai tausayi mai taimako. Sannan muna girmama shi a matsayin shi na shugabanmu.

Kana sanya agogo a hannunka? Eh, ina sanya agogo a hannuna saboda yana taimaka min in ga wane lokaci muke yanzu kuma sannan ma ƙarin ado ne ga kwalliyata. Ina sanya agogo a hannuna, nakan duba lokaci da shi lokaci zuwa lokaci.

Kana cin tafarnuwa? Eh, ina cin tafarnuwa sosai musamman a abinci ko kuma idan mura ya kama ni, in daka shi in haɗa shi da zuma in sha ko kuma hakanan ma na kan iya haɗiye shi. Ina cin tafarnuwa sosai saboda yana ƙara ƙamshi da ɗanɗano a abinci kuma sannan magani ne ga lafiyar jikinmu.

Kana yin addu'a kullum? Kullum mu kan yi addu'o'i babu adadi. Mu kan yi addu'a da safe, mu kan yi da rana, mu kan yi da yamma. Kullum bakuna yenmu ma cikin addu'a yake saboda neman dacewa da kuma cikawa da imani. Muna yin addu'a kullum saboda addu'a ita ce makamun mumini.

Kana jin kukan zakara da safe? Eh, ina jin kukan zakaru da safe. Saboda ni ma ina kiwon zakaran da kajin Hausa. To, kullum su suke tashin mu ma da asuba mui sallah. Suna cewa "kukuruku". Muna jin kukan zakaru da safe. Kullum kullum, har da rana ma wata lokacin sukan yi cara.

Menene abin sha da kika fi so? A abin sha nafi son zoɓo hibiscus kenan. Saboda yana da amfani a jiki matuƙa. To nafi, nafishan zoɓo ko kuma kunun aya ko kuma suya milk ko kuma koko da ƙosai. Amma dai duk a cikinsu nafison zoɓo. Wata lokacin kuma nakan sha kukumba.

Kana son ɗaukar hotuna? A a gaskiya ban wani cika son ɗaukan hotuna ba. Bana wani ɗaukan hoto sosai. Nakan dai ɗauka lokaci zuwa lokaci, amma ni ba ma'abociyar son ɗaukan hoto bane. Shi ma hotunan da nakan ɗauka kamar su a lokacin biki ko murnan haihuwa ko kuma lokutan shagulgulan sallah ko kuma dai idan ina cikin farin ciki ko in na yi kwalliya na ga na yi kyau, amma gaskiya imbancin wa'innan ban cika son ɗaukan hotuna ba.

Yaushe kake cin abincin rana? Ina cin abincin rana ne idan rana ta yi. Idan na gama girki sai in zuba in ci. Nakan gama girki daga ƙarfe ɗaya zuwa ɗaya da rabi ko kuma sha biyu da rabi. Bayan na yi sallah a zahar sai in zuba abinci na in ci. Idan kuma ban gama girkin da wuri ba, yakan kai ƙarfe uku ko kuma huɗu to a lokacin zan zuba in ci. Idan kuma na gama da wuri, sha biyu ko sha biyu da rabi bayan na yi sallah sai in zuba in ci abincin rana na.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ranakun da kasuwa take ci saboda a ranakun kaya sun fi sauƙi. Nakan je kasuwa kamar ranakun Talata da Alhamis da kuma ranar Asabar. Ranakun da kasuwa suke ci, ranakun ne nake zuwa kasuwa. Bana zuwa kasuwa ba ranar da kasuwa take ci ba saboda in kaje ranar da ba kasuwa take ci ba, to ana maka tsadan kaya. To na fi zuwa kasuwa ranakun da kasuwa take ci kamar su Talata, Alhamis da kuma Asabar.

Yaya teburinku a wurin aiki yake? Teburinmu a wurin aiki ya kasance yana ɗauke da kwamfutoci, littattafan nazari, biro, fensir, rula da kuma frojekta. Sannan kuma a kan teburin wasu akwai frinta da kuma laminating mashin. Sannan kuma wata lokacin mukan ajiye fulawowi saboda ƙawata teburin.

Yaya kake taimakawa mutane? Ina taimakawa mutane ta hanyoyi daban-daban. Wata lokacin da ƙarfina, wata lokacin ina taimakawa mutane da addu'a, wata lokacin na kan taimaki mutane da shawarwari, wata lokacin kuma na kan taimaki mutane da kuɗi.

Kana fin kuzari da safe ko da yamma? A a gaskiya na fi kuzari da yamma akan da safe. Saboda wata lokacin da safe ka tashi daga bacci, za ka ji jikinka dukka sala. Amma da yamma kuwa, dukka salan da ka keji da bacci di ya gama warwarewa. Na fi kuzari da yamma. Wata lokacin da safe idan ka tashi za ka ji maka mabaccin bai ishe ka ba, to sai ka ji kasala ya mamaye ka. Amma idan da yamma ne, duk wata kasala ya bar jikinka, to na fi kuzari da yamma.

Kana fin son fensir ko alkalami? A'a gaskiya nafi son fensir akan alkalami, saboda shi alkalami idan ka yi rubutu ba daidai ba, baza ka iya gogewa ba. Amma shi fensir in ka yi rubutun ka ba daidai ba, akwai kilina da zaka sa ka goge inda ka rubuta ba daidai ba sai ka zo ka rubuta daidai. Amma shi alkalami idan ka riga da ka rubuta ko da ka yi ba daidai ba, to babu halin ka goge ka canza. Amma shi fensir in ka yi ba daidai ba zaka iya goge abin ka, ka zo ka canza da daidai ɗin.

Kana iya jefa dutse nesa? A gaskiya bana iya jefa dutse nesa saboda bani da tsaho. Hannuna ma ba shi da tsaho sosai. To koda nayi ƙoƙarin in jefa shi nesa, to baya kaiwa nesan sai dai ya dawo ƙasa. Bana iya jefa dutse nesa. Koda na jefa baya yin nesa sosai saboda bani da tsaho. Ina da gajerun gaɓoɓi. Hannuna ma ba shi da tsaho sosai. Koda na jefa shi nesa, to baya yin nesa sai dai ya jefa kusa kusa sai ya dawo.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Muryata tsaka-tsaki ce. Ita ba mai ƙarfi ba kuma ita ba a hankali ba. Muryata tsaka-tsaki ce. Ita ba mai ƙarfi ba kuma ita ba a hankali ba. Amma idan na so, nakan iya yin murya mai ƙarfi. Haka ma idan na so, nakan iya yin magana a hankali. Amma dai, in zanyi maganganuna na yau da kullum, muryata tsaka-tsaki ne. Ita ba mai ƙarfi ba kuma ita ba a hankali ba.

Kana amfani da sauro net? Eh ina amfani da gidan sauro net, saboda anan muna da sauro sosai. Dan sauro daya ma idan kayi wasa zai iya saka maka malaria. To ko da rana idan zamuyi bacci mukan saka gidan sauro saboda gujema cizon sauro. Da daddare ma haka idan zamu kwanta muna sakin gidan sauro saboda muna da sauro sosai anan sosai da sosai.

Kana iya rera waƙa? Eh, ina iya rera waƙa idan ina cikin nishaɗi. Idan ina cikin nishaɗi kamar irin taron suna ko taron biki ko lokacin bukukuwan sallah ko kuma idan an mun kyautan bazata nan take sai inji na kama rera waƙa ko kuma idan an bani haushi, shi ma nakan iya rera waƙa. Ina mai da magana a cikin waƙen. Ina iya rera waƙa idan ina cikin farin ciki ko kuma gidan suna ko kuma gidan biki.

Sau nawa kake share ƙura? Ina share ƙura kaman so goma sha biyar a rana. Saboda mutum ya zauna cikin tsabta da kuma idan wasu sun ziyarce ka su ga wurarenka fes fes. Ina share ƙura kaman so sha biyar a rana ko ma fiye da haka. Saboda tsabta abu ne mai kyau, zai sa ka kasance cikin ƙoshin lafiya ko kuma wasu in sun ziyarce ka, ba za su rinƙa jin ƙyamanzama a inda suka zo suka tarar da kai ba.

Nawa matashi kake amfani da su? Ina amfani da matashai guda huɗu amma dai guda biyu kawai nake haɗawa in kwanta. Ina amfani da matashi huɗu amma guda biyu kawai nake haɗawa in kwanta. Su sauran bin ina ɗauko su ne in rungume su sai in kwanta a guda biyu. Ina amfani da matashi huɗu amma guda biyu kawai nake haɗawa in kwanta a kai. Su sauran bin nakan ɗauko su ne ko in ɗaura ƙafa na a kai ko kuma in rungume su.

Kana fi son hawa matakala ko lifta? Eh to, lifta ma inda za mu samu za mu hau. Amma dai matakala kawai nake hawa. Saboda a inda nake rayuwa na ta nan bamu da lifta. To zan iya cewa na fi son matakala, tunda dai shine yake kusa dani. Na fi son taka matakala akan lifta.

Kana amfani da ruwan rijiya? Eh, ina yin amfani da ruwan rijiya musamman idan zan yi wanka ko kuma wanki ko kuma wanke wanke. Amma na fi amfani da ruwan famfo. Sai dai idan ba a kawo ruwan famfon ba to zan je rijiya in ja ruwa in yi duk abubuwan da nake so in yi da shi. Amma dai ba na sha. Nakan yi wanka, wanke wanke, wanki ko kuma goge gogen datti da yake cikin ɗaki. Amma dai ba na sha. Nakan yi amfani da shi ne wurin wanka da wanke wanke.

A ina kake cin abinci a wurin aiki? Ina cin abinci a wurin aiki ne a inda nake aikin. Idan na je na siyo abincin, sai in dawo cikin inda nake zama a wurin aiki sai in ci abinci na. Saboda bana iya cin abinci a gaban mutane. Ina jin kunya a gan ni ina buɗe baki ina cin abinci. To idan na siyo abincin, sai in dawo cikin inda nake zama a wurin aiki sai in zauna in ci abinci na.

Kana iya amfani da kwamfuta? Eh, ina iya amfani da kwamfuta. Nakan yi typing ko kuma drawing ko kuma lissafi ko kuma haɗa report sheet. Fitarda sakamakon jarabawa ke nan na yara. Nakan yi amfani da kwamfuta idan ina son in fitarda sakamako. Saboda idan kayi amfani da shi ya fi sauƙi akan ka yi da calculator. Sannan nakan yi amfani da kwamfuta in ina son in yi kallo wasu lokutan.

Kana son karanta littattafai? Eh, ina son karanta littattafai, musamman littafin Allah, Alkur'ani mai girma, sai kuma littattafan nazarin rayuwa ko kuma littattafan tarihi ko kuma littattafan nishaɗi ko kuma littattafan barkwanci ko kuma na adabin rayuwa ko kuma littattafai irin nasu addinin musulunci. Ina son karanta littafi amma duk a ciki na fi son karanta Alkur'ani saboda yana saukar min da natsuwa.

Ina kake tofa miyau? Ina tofa miyau ne a magudanar ruwa na cikin banɗaki. Idan na tofa sai in sa mashi ruwa sai ya wuce. Wasu lokutan kuma ina haɗiye abu na idan ina jin ƙishin ruwa kuma babu ruwan a kusa da ni. Wasu lokutan kuma idan ina waje ne na kan tofa da shi a ƙasa sai in sa ƙasa in rufe sai ƙasa ta shanye miyan. Amma ina idan ina cikin ɗaki ne na kan tofa da shi a magudanar ruwa na cikin bayi.

Kana cire takalmi a gida? Eh ina cire takalmi idan zan shiga ɗaki amma idan a tsakar gida ne ina yawo da takalmi na. Ina cire takalmi idan zan shiga ɗaki saboda ɗakin ya kasance cikin tsabta saboda muna yin ibada a ciki, muna yin sallah kuma shi sallah ana son ka yi ne a wuri mai tsabta. To idan kana yawo da takalmi a cikin ɗaki zai iya yiwuwa takalmin naka ka tako wani najasa kamar su fitsari ko kashi ba tare da ka sani ba kuma in ka dawo ka shigo da shi cikin ɗaki za ka shafa wannan najasa a cikin ɗaki. To muna cire takalmun mu a waje muna cire takalmun mu a cikin a idan za mu shigo ɗaki muna cire takalmi amma idan a waje ne muna barin takalman mu a ƙafan mu.

Wane irin wasa kake yi a waje? Mukan yi wasanni da yawa a waje, kamar su hawa lilo, ko kuma 'yar gala gala, ko kuma wasan dandali da ma sauran wasanni. Mukan yi wasa kamar su 'yar gala gala ko mu hau lilo ko kuma, ko kuma, ko kuma abin shaka.

Me kake ci a wurin aiki? A wurin aiki nakan sha yogurt da biscuit ko kuma indomie da kwai ko kuma fura da nono. Wasu lokutan kuma nakan sa a samo min shinkafa da wake da miya. Amma dai nafi shan fura da nono a wurin aiki.

Yaya kake son zama? Na fi son zama in haɗa ƙafafu na guri ɗaya, in kama jiki na ba tare da na wargaza jiki ba. Ina zama ne a natse cikin ladabi da biyayya da kama kai.

Sau nawa kake karɓan kira a aiki? Ina karɓan kira a aiki sosai, kamar kiran manaja na, ko kiran waɗanda nake sama da su, ko kuma kiran waɗanda suke sama da ni. Ina karɓan kira a aiki, aƙalla zai iya kaiwa sau goma ko ma fiye da haka, musamman kiran manaja, ko kuma kiran waɗanda nake sama da su, ko kuma kiran waɗanda suke ƙasa da ni.

Kana son zama kusa da taga? Eh ina son zama kusa da taga, saboda in rika hango waje. Sannan ina son iska ya rinƙa dukan fuskata. Shi yasa nake son zama kusa da taga saboda in hango abubuwan da ake yi a waje. Kuma sannan idan na zauna kusa da taga ina samun iska mai kyau. Ina son zama kusa da taga sosai da sosai.

Menene burin ku a aiki? Ina da burin in samu cigaba a rayuwa ta, wurin aikin mu ya bunƙasa, sannan in samu daman gina ma kaina gida, in samu dama biya ma yarana kuɗin makaranta, in gina ma iyaye na gida, in je aikin hajji da umra da ata dalilin wannan aikin nawa, sannan ina son cigaban kamfanin da nake aiki.

Kuna da wi fi a gida? A'a bamu da wi fi a gida, saboda wi fi masu ƙarfi ne suke iya saka shi ko kuma masu amfani da yanar gizo-gizo sosai saboda su samu sauƙi da kuma sauri wurin hawa yanar gizo-gizo. Amma mu bamu da wi fi a gida. Amma nan gaba idan mun samu dama za mu iya sakawa.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Ina kare kaina daga sauro idan kafin in kwanta bacci ne ta hanyar saka safa da tufafin da zai rufe jikina da saka hijabi ko kuma gyale. Idan kuma zan kwanta bacci ne, ina saka net wato gidan sauro sai in kwanta a ciki. Ina kare kaina daga sauro ta hanyar amfani da net gidan sauro. Ko da da rana idan zan yi bacci, nakan saka net saboda kar sauro su sami damar cizo na. Idan kuma ba bacci zan yi ba, ina amfani da safa da tufafin da zai rufe min jiki saboda kar sauro ya sami damar cizo na a jikina.

Wane irin ice cream kake fi so? Na fi son ice cream wanda ba shi da zaƙi sosai. Na fi son ice cream wanda ba shi da zaƙi sosai kuma mai ƙanƙara, mai ɗan matsakaicin zaƙi. Na fi son ice cream inda ba shi da zaƙi sosai, mai ƙanƙara, mai ɗan matsakaicin zaƙi wanda aka haɗa shi da madara, wanda ba a sa mai sukari sosai ba.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Ina amfani da ruwa mai tsabta saboda kiyaye lafiyar jikina. Sannan ina cin abinci mai kyau. Ina amfani da ƴaƴan itace da kayan marmari. Sannan ina tsaftace inda nake zama da kuma inda nake kwantawa da banɗaki wuraren kewaye ke nan saboda kiyaye lafiyar jikina. Sannan lokaci bayan lokaci, nakan sha maganin gargajiya wanda zai ƙara min lafiya kamar su ararraɗi, kamar su kanamfari ko tafarnuwa ko mangwaro ganyen mangwaro kenan. Ina amfani da su saboda ƙarin lafiya.

Yaya kake karɓar baƙo? Ina ansan baƙo ne ta hanyar tariyan shi da murmushi a fuska na, da bashi wurin zama mai kyau. In kunna mishi TV, in kunna mai fanka, in kunna mishi AC. Sannan in kawo mai ruwan sha da kayan marmari da ɗan abin taɓawa. Sannan in zauna mai fira tare da shi. In an jima a kawo mishi abinci ya ci. In bashi labarai wanda zai sa shi nishaɗi, yaji kaman a cikin gidan shi yake. In bashi wurin zama mai kyau, sannan idan zai tafi gida nakan basu kyaututtuka kaman su turare ko ɗan kuɗi da zasu kara a mota, a abin hawa. Sannan yaran su in ɗan musu kyautan alewa ko cakuleti.

A ina kake ajiye makullunku? Muna ajiye makullan mu ne a cikin durowa ko akwatin kaya, sai kuma muna ba ma wa makwabtan mu su ajiye mana safaya saboda ko da wata lokacin na hannun mu ya faɗi to zai kasance ba sai an ɓalla ƙofa ba. Za mu je mu anso na hannun makwabtan mu sai mu yi amfani da shi wurin buɗe ɗaki. Sai in muka buɗe ɗakin za mu maida ma makwabta wanda muka ansa a hannun su sai mu ɗauko wannan wanda muka ɓoye shi a durowa ko kuma akwati sai mu cigaba da amfani da shi. Amma dai na fi ɓoye makulli na a cikin durowa.

Wani irin nama kake fi so? A cikin nama, na fi son naman rago ko kuma naman talo-talo, ko kuma na kifi. Saboda naman rago ya fi sanuwa, ƙara lafiya da daɗi, shi ya sa na fi son shi. Kuma sannan ina son naman kifi shima, saboda shima kifi yana ƙara lafiya. Amma dai na fi son naman rago da a cikinsu.

Kana kallon inuwar ka? Eh, ina kallon inuwana musamman idan ina tafiya ko kuma a lokacin yarinta sai mu rinƙa cewa inuwan mu yana bin mu, sai muma mu ruga da gudu sai mu ga inuwan namu ya bi mu da gudu. Wata lokacin kuma sai mu ga inuwan namu ma har ya fi mu tsawo. Ina kallon inuwana ko bayan ma na girma ina kallon shi ina dariya ina nishaɗi ina ƙara kuma ganin girman Allah Ubangijin taliƙai wanda ya halacce ni, ya halicce inuwan na wa.

Sau nawa kake goge haƙora? Ina goge haƙora na kamar sau uku a rana. In zan yi goge shi da safe, zan yi amfani ne da Makilin da kuma Zuma. Idan kuma da rana ne, zan iya amfani da yatsu na ko kuma in lakuto Zuma in goggoge, sai kuma da daddare in zan kwanta bacci, shi ma na kan yi amfani da Zuma da Makilin. To ina goge haƙora na sau uku a rana ko kuma sama da sau uku ma wasu lokuta idan na samu zarafin yin haka.

Yaushe kake fara aiki kullum? Kullun ina fara aikina kaman da ƙarfe tara na safe, wata lokacin kuma ƙarfe sha ɗaya idan ban samu daman farawa da wuri ba. Wata lokacin kuma bayan na je makaranta na dawo amma na fi fara aikina da ƙarfe tara.

Kana iya ɗinka tufafi? Eh, ina iya ɗinka tufafi kala kala. Ina iya ɗinka hijabi, ina iya ɗinka riga da zani, ina iya ɗinka doguwar riga, sannan kuma ina iya ɗinka riga da siket. Sannan nakan iya ɗinka kayan yara kamar su doguwar riga ko riga da wando. Ina iya ɗinka ma yara baby gown, doguwar rigar yara kenan mai kama da ƴar kanti. Sannan kuma nakan iya ɗinkin tsofaffi, uhm, ina iya ɗinka musu riga da zani. Sannan nakan iya ɗinka kayan makaranta kamar su riga da wando da hijabi na ɗalibai ƴan makaranta.

Kana iya wuta da itace? Eh, ina iya haɗa wuta da itace. Musamman idan za muyi girki da yawa ko kuma idan muna biki, shagalin biki ko kuma shagalin suna ko kuma idan za mu saka ruwan wanka. Idan ana wani taro muna haɗa wuta da itace. Mukanyi, mukanyi amfani da itace gurin haɗa wuta musamman idan za muyi girki mai yawa kamar girkin biki ko girkin suna ko kuma idan mun yi baƙi to mukan haɗa wuta da itace.

Yaushe kake kwana kullum? Kullum ina kwana bayan na gama ayyuka na, nayi wanka, na goge baki, nayi sallah, na gama duk wani abubuwa da zanyi, nayi addu'o'i, nayi karatun Al-Ƙur'ani to sai in samu in kwanta. Nakan kwana kullum bayan na gama ayyukana da abubuwan da suke gabana.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Eh, ina rubutawa. Duk abubuwan da aka kashe na kuɗi ko kuma aka siya ko kuma aka siyar, ina rubuta su saboda in gane nawa na kashe, nawa ne suka rage min. Ina rubuta abubuwan da na kashe.

Kana kwana a gado ko ƙasa? Ina kwana a gado saboda gado ya fi daɗin bacci, sannan ƙasusuwanka ba za su yi ciwo ba. Amma idan ka kwanta a ƙasa, ƙasusuwanka za su yi ciwo kuma za ka iya tashi da safe ka ji ɗuk mura ta kama ka. So, na fi kwana a gado akan ƙasa. Nakan kwanta a ƙasa watan lokutan dai. Idan mutum ya fita ya je wani gida da ba nashi ba, idan babu wurin kwanciya, to sai a yi maka shimfiɗa a ƙasa. Amma dai na fi kwana a gado. Ban cika son kwanciyan ƙasa ba saboda in kana kwantawa a ƙasa, sanyin mura ma da ciwon gaɓoɓi duk za su iya kama ka. To, na fi son kwanciya a gado sama da kwanciya a ƙasa. Bana kwanciya a ƙasa sai idan da wata lalura.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? Muna tsarkake gidanmu kaman sau goma a rana. Duk bayan awa biyu ko awa uku, mukan tsarkake gidanmu ta hanyar share shi da goggoge shi da kwakwa she, dattin da ya zuba a ƙasa. Saboda baƙi ƙas su zo su ga wuraran yayi kaca-kaca. Mukan tsarkake gidanmu saboda ana yawan shiga da fita. Muna share shi aƙalla sau goma ko ma fiye da haka. Muna share shi kullon kullon, so bibbiyu ko so uku-uku ko so hur huɗuma.

Wane lokaci na shekara kake fi so? A duk cikin lokuta na shekaru, nafi son lokacin da muke azumi. Saboda muna kara kusanci da Allah, muna kara imani, ina kara jin tsoron Allah, ina kara kusanci ga Ubangiji na. Saboda muna yin bauta, muna fita sallantarrawuhi, muna yin ashan, muna karanta Alkur'ani. Sannan wasu lokutan ma wasu daga cikin mu masu hali sukan ziyarci ɗakin ka'aba. A lokacin ne Allah Maɗaukakin Sarki yake buɗe mana aljanna ya kulle mana ƙofofin wuta a ɗaura aljanu. To, nafi son, nafi son, nafi son watan azumi. Nafison watan azumi a cikin shekara sama da kowacce, sama da kowacce wata a ciki.

Kana rufe baki lokacin hamma? Eh, ina rufe baki lokacin hamma. Musamman bayan tashi daga bacci ko kuma idan ina cikin mutane ko a wani lokaci ma idan hamma ya zo min to ina rufe bakina saboda kan na cutar da na kusa da ni ko kuma idan ka tashi daga bacci ne maybe bakinka yana ɗan waruwari to idan ka rufe na kusa da kai ba za su ji warin bakinka ba. To ina rufe bakina a duk lokacin da nake hamma. Ina rufe bakina a duk lokacin da nake hamma. Saboda idan kana cikin mutane ba daɗi ka yi hamma, ka bar baki wani ha ha ha sai ka yi kama da ɗan ƙauye. Amma idan ka rufe bakinka ya fi zama cikin mutunci ba za ka cutar da kowa ba.

Yaya unguwarku take? Hei, unguwarmu ta kasance mai gidaje kusa da kusa da juna. Sannan duk yawancin gidajen masu fale-fale ne amma muna da masu gate za su kai kaman guda huɗu. Sannan akwai kwata, kwata, kwata sosai a unguwar. Sannan wasu ƙofar gidan akwai fitila wanda yake haska unguwar da daddare, wasu gidajen kuma babu. Muna da fal waya, fal waya. Sannan muna da bololi inda muke zubar da shara. Sannan muna da kaji. Kajin hausa suna fitowa da safe da rana. Sannan akwai yawan al'umma masu shiga da fita cikin unguwa. Sannan muna da almajirai wanda suke karatun makarantar tsangaya. Sannan muna da shagunaye wanda muke siyan ƴan abubuwan masarufi. Sannan a anguwan muna da masu gyaran mashin. Sannan a anguwan muna kusa da gidan da ake saida fiyo wata wato gidan ruwa ke nan. Sannan muna da masu tuyan awara da dankali. Sannan muna da masu saida gawayi. Sannan muna da wani shago da ake saida kayan robobi wato kayan kicin ke nan. Sannan kuma a unguwan muna da masu saida ruwa, fiyo wata na kankara. Sannan a unguwan muna da gidaje wanda ake niƙa. Kuma sannan a unguwan muna da inda muke zuwa mu ɗiba ruwan bohol maƙotanmu idan sun kunna mana. To muna da ruwa a kan hanya. Muna da bohol kusan guda uku. Sannan muna da chemist inda muke zuwa idan bamu da lafiya aɗanyi mana ƙaramin treatment. Sannan kuma muna da wuraren masu saida shayi da indomi.

Yaya kake haɗuwa da abokan cinikin ka? Ina haɗuwa da abokan cinikina ne a inda nake sana'a ta. Suna biyo ni, kullum suna siya. Akan fara zuwa siyan abun cinikina, abun da nake sai dawa kamar daga ƙarfe takwas na safe har zuwa sha ɗayan dare. Ina haɗuwa da mutane daban-daban, abokan cinikin nawa sun haɗa, maza, mata, yara, matan aure, tsofaffi, kowa da kowa ma. Kuma sannan ina jin daɗin cinikayya da su. Sukan zo suyi mun ciniki, idan suka siya in ce musu na gode, gobe ma ku dawo wurina ku ƙara siya. Sannan muyi wasa muyi dariya to shine ma abun da yake ƙara janyo mun mutane. Ina jin daɗin cinikina kuma ina samun daidai gwargwado.

Kana kare wayarka daga kwayar cuta? Eh, ina ƙoƙarin kare wayana daga ƙwayar cuta ta hanyar sa mashi screen guard da jacket. Sannan lokaci bayan lokaci nakan goge shi da abin goge datti. Kuma ina yin ƙoƙari in tabbatar da cewa ruwa ko mai ko wani abin da zai cutar mun da waya bai taɓa mun waya ba. Nakan kare wayana daga kwayar cuta ta hanyar sa mai jaket da screen guard. Kuma lokaci bayan lokaci nakan goge wayan saboda kar ya ɗauke datti. Ina kare wayana daga kwayar cuta ta hanyar amfani da jaket ko screen guard. Sannan ina ƙoƙari dan ganin cewa ruwa ko miya ko manja ko man gyada ko kwata ko wani abin ƙazantar dai bai taɓa mun waya ba.

Kana son kallon faɗuwar rana? Eh, ina son kallon faɗuwar rana. Ina ɗaga ido na in kalla sama idan rana za ta faɗi, yanda watan take gangarawa a hankali a hankali har ta ɓace bayan ta yi ja. Ina son kallon faɗuwar rana saboda yana ƙara maka tsoron Allah da kuma imani da ƙara gaskata cewa lallai wannan ranan akwai Ubangijinta, ba ita ta kan ta ba, wanda ya halicce ta ke nan. Kai ma kuma a zuciyan ka, kana ƙara tsoron Allah da kiyaye dokokin shi. Ina son kallon faɗuwar rana, da misalin ƙarfe biyar zuwa shida a lokacin ne rana take faɗuwa. Ina son kallon faɗuwar rana. Kullum kullum idan rana za ta faɗi, nakan ɗaga ido na in kalla sama in gan ta tana tafiya a hankali a hankali har ta ɓace ɓat. Ina son kallon faɗuwar rana.

Kana ƙetare ƙafafunka lokacin zama? Eh, ina ƙetare ƙafafuna lokacin zama. Saboda bai kamata mutum idan zai zauna ya bubbuɗe ƙafanshi ba. Gara ka tattara ƙafan naka ka matse shi shine zai zama ka zauna cikin mutunci da mutuntawa da kuma ladabi da biyayya. Ba ka zauna ka wawage ƙafa kamar wani sakarai ba. Ina tattare ƙafafuna lokacin da zan zauna. Ina zama in haɗa ƙafafuna wuri ɗaya sai in natsu sai in zauna yanda babu wanda zai hango cikin jikinka. Amma idan ka buɗe ƙafa to wani zai ga cikin jikinka ko ya hango maka ɗan pant ɗinka idan ka yi wawan zama. Ina ƙetare ƙafafuna duk a lokacin da zan zauna. Sai na tabbatar da cewa na ƙetare ƙafafuna sannan nake zama. Bana buɗe ƙafafuwa na a lokacin zama.

Wane irin fim kake son kallo? Ina son kallon fina-finai, kaloli da dama, musamman fim ɗin soyayya, fim ɗin ban tausayi da kuma wanda zai faɗa kar da kai yanayin rayuwa. Ina son kallon fim ɗin faɗa wata lokacin kamar su wrestling ko kuma boxing. Wasu lokutan ma na kan so kallon ƙwallo amma duk a cikin fim na fi son kallon fim ɗin soyayya ko kuma na ban tausayi ko kuma wanda zai nuna maka yanayin rayuwa amma a dukkansu na fi son kallon fim ɗin Hausa saboda shine yare na. Na fi kallon fim ɗin Hausa amma na kan kalla fim ɗin Indiya. Wasu lokutan ma na kan kalla fim ɗin Larabawa.

Wani launi, jakar ku ta kuɗi? Launin jakata ta kuɗi. Ruwan toka ne, amma ina amfani da baƙi. Amma nafi sawa a ruwan tokan, saboda yafi sauƙin saka kuɗi. Amma shi kuma bashida zip. Amma idan kuɗin da nake so in ɓoye ne,. To sai in yi amfani da baƙar jakata, saboda ita tana da abun kullewa sai in saka a cikinta. Nafi amfani dai, da ash ɗin. Saboda yafi sauƙin saka kuɗi idan kuma kuɗin da nake so in ɓoye ne, to sai na yi amfani da wannan ash ɗin jakan sai in saka a cikinta.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? To yanzu dai abin da nake shirin yi a ƙarshen mako, ina son zan ziyarci ƙanwar mama na, sannan kuma zan yi tsaftar muhalli ɗin gida. Zan gyaggyara gida, in yi ƙaramar kwali ma. Kuma sannan ina son zan wanke kayayyakina, in gogoge shi. Sannan kuma ina so idan Allah ya ba ni iko, zan ziyarci anti na, in gyara ɗakina, in sharshare, in yi kwali ma, in yi wanki, in goge kayayyaki na. Sannan kuma ina so zan ziyarci anti na idan Allah ya ba ni iko. Abin da nake shirin yi a ƙarshen mako ke nan. Ina so in yi tsaftar muhalli, in yi guga, in yi sukolan kayana, in gyaggyara ɗaki, in gyara gidan ma gaba ɗaya, in cire yanar bango.